Mene ne lambar ku mai albarka? To, maganar lamba mai albarka ko aka sin haka wani abu ne na daban. Saboda abu ne za ka iya samu mabambanta. Wani za ka ga ya fi ganin kaza a matsayin tafi albarka wani kuma yana ganin cewa kaza tafi albarka. Gaskiya ne azabi na. Kowace lamba tana da albarka, mai mara ko cikakkiya. Kowacce tana da albarka saboda albarka a gurin Allah take. Bawayi wata lamba ce take da alaƙa ba. Mu na ganin wannan a matsayin kaman ma abu ne na camfi ka alaƙanta wata lamba da albarka ko aka sin haka. Gaskiya. Kowace number tana da albarka a wajenmu. Kuma kowace lamba muna mutunta ta. Muna ganin ta a matsayin cewa abu ce mai albarka. Gaskiya bamu ware wannan da wannan.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To, lokacin hutu ina amfani da shi wajen shaƙatawa. To kuma yanayin shaƙatawar da nake ta hutu ina amfani da ita ne hanyoyi mabambanta. A wani lokacin idan na samu hutu nakanje ziyara, inje in gaggaishe da mutane, inje nan, inje nan, inje nan, inje nan, inje mu gaggaisa da ƴan'uwa da abokan arziƙi da sauran su da kowa da kowa dai to wani lokacin kuma nakanyi shaƙatawa ne ta zuwa in kalli abubuwa na al'ajabi, kamar inje bakin ruwa haka in kalli halittu inga yadda dabbobi suke gudanar da rayuwar su wani lokacin kuma zan iya tafiya ne ko, eh, wurare irin na wasanni, wasannin gargajiya, wasannin motsa jiki, diddai in ga yanayin yadda abubuwa suke gudana. To ya danganta dai gaskiya.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? A'a zahirin gaskiya ina iya tafiya ta ƙafa kamar nisa sosai gaskiya saboda ina da ƙwarewa wajen tafiya da ƙafa. Gaskiya ina da ƙwarewa sosai na kan iya tafiya da ƙafa kamar kilomita goma. Eh gaskiya ina iya tafiyar kilomita goma a ƙafa. Ina iya yi, ina iya yi saboda tun da na tashi lokacin ina zuwa makaranta daga ƙauyen mu zuwa makaranta akwai nisan kilomita bakwai. To a lokacin nake zuwa a ƙasa in dawo kaga zuwa da dawowa kusan kilomita goma sha huɗu kenan. Wanda a dukkanin mako ina yin haka sau biyar. Indai baran dana samu aka ɗan rage mun hanya ba to amma dai a mako ɗaya a kwatankwaci dai ina tafiyar kilomita hamsin. To har yanzu, har yanzu indai tafiyar ta kama zan iya tafiyar kilomita hamsin a mako ko ma fiye da haka gaskiya.

Kana cin salati? Eh gaskiya ina cin salat sosai ma saboda ni mutum ne mai buƙatar cin ganye sosai. Saboda yanayin yarda ganye yake taimakawa lafiyar ɗan adam. To ina cin salat sosai gaskiya saboda lokacin da zan ci ganye ina buƙatar salat ɗin, ina cin shi sosai gaskiya. Ni mutum ne mai amfani da salat.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh shi lamari na ƙetare ƙafa abubuwa ne wanda suke da alaƙa da wasu. A wani lokacin idan ka zo zaman sai za ka iya ƙetare ƙafa, ƙafar wani kamar ka tsallaka ƙafan wani. Wani idan ka tsallaka ƙafan nashi ba zai damu ba babu matsala, wani kuwa idan ka zo ka nemi ka tsallake ƙafan nashi zai iya ɗauka kamar cewa wani abu ne ko matsala ce za ka iya haifar mishi, domin akwai waɗanda sukayi imani da cewa idan ka ƙetare ƙafansu kamar wani abu mara daɗi yana samunsu, to ya danganta da yanayi na imani da tunani na mutum.